Ina zama a kan gwiwa sosai, musamman idan zan yi wanki nakan zauna a kan gwiwata idan na gaji da zama. Wata zaman ko kuma idan ina zaune na gaji da zama sai ina zauna a kan gwiwata, sai inji na samu canjin yanayin zama.

Muna amfani da ruwan rijiya amma kamar lokacin rani idan ruwa ya dauke mukan yi amfani da ruwan famfo saboda ruwan rijiya ya kafe ba a samun ta sai dai ka yi siyan ruwan famfo in ba ku dashi.

App ɗin da na fi amfani da su sau da yawa shi ne Facebook. Ina yawan hawa Facebook saboda in ga abubuwan da ke wakana a duniya, labarai da harkokin yau da kullum. Sai Twitter. Nakan hau Twitter saboda ina harkar crypto. Ina son ga updates akan crypto. Sannan nakan yi amfani da WhatsApp saboda sada zumunci da hira da abokanai da en uwa. Sai kuma nakan hau Instagram in kalla hotunan celebritys haka da sauransu. Sai ina yin amfani da ChatGPT wurin tambayan abubuwan da suka shige mu. Waɗannan ne su ne app ɗin da na fi amfani da su gaskiya.

A cikin abincin gargajiya, na fi son dambu. Dambu nau'in abinci ne wanda ake yin shi, da masara ko shinkafa a arzha, a saka gyada da ganye wanda ko alayyahu ko zogale. Sai asa ɗan sinadari da man gyada. Gaskiya a cikin nau'in abincin gargajiya, nafi son shi. Ina ƙaunar shi sosai, yana min daɗi kuma yana ƙosaddani.

Ina wanke tufafi sau uku da farko. Idan na wanke, na biyu zan ɗauraye, sai na ukun in ƙara ɗaurayewa kafin in shanya. Sannan kuma na kan yi wanki duk sati. Na kan yi wanke kaya na duk ranan sati, sai dai in wani dalili ya ditto.

Gaskiya ina jin tsoron abubuwa da yawa. A cikin halittun dabbobi ina jin tsoron maciji tsaka kaɗangare haka ina jin tsoron su. Sannan ina jin tsoron kare mai cizo. Sannan kuma ina tsoron duhu idan dare ya yi, sai kuma fina-finai irin na horror su kan bani tsoro.

A'a, gaskiya bana rubuta kashe kuɗin aiki saboda kawai dai kashe su nake yi ba tare da lissafi ba saboda bana son hankali na ya tashi, in mutum yana rubuta kuɗin da yake kashe a aiki. Gaba ɗaya zai ga kamar yana almubazzaranci banzatar da kuɗin shi ne ta hanyar da ba ta dace ba. Kawai mutum in ya samu kuɗi, ya yi amfani da shi. Inde ka san ka biya buƙatanka ta hanya mai kyau shike na.

Na fi son gidan abinci na gargajiya, ko in ce gidan abinci wanda a ke yi irin abincin yankin mu na Arewacin Najeriya, irin wanda suke yin so abincin da ya shafi Hausawa kamar su dambu, fate, shinkafa da wake, waina, fankasau, alkubus, gurasa da sauran su. To gaskiya, na fi son irin gidan abinci. Ban cika zuwa gidan abincin da za ka ga na yin abincin wani gari haka ba. A'a, na fi son gidan abincin da ya shafe abincin gargajiya musamman na Arewacin Najeriya na Hausawa.

Gaskiya yana da inda nake son ciyar da hutu da yawa, kamar ina so in je Kano, in je gidan zoo saboda in ga dabbobi daban-daban. Sannan ina so in je Kebbi, in je wurin rafin su inda yake kamun kifi in ba ma ido abinci. To wurin binne gaskiya ina son ciyar da hutu na a can.

Gaskiya ni na fi son kayan gishiri, saboda kayan zaki yana da illa sosai ga hakori, sannan yana kawo basir, yana kawo atsini, yana kawo murdewan ciki. Ga lafiyan mutum ma ba a son ya cika cin abu mai zaki. Amma na fi son abu mai gishiri gishiri wanda saɗan sa mai maggi da yaji yaji yafi mun daɗi.

Idan abinci ta rage, na kan ije na dumama shi da safe inci. Idan kuma ya lalace, na kan ba ma dabbobi irin su kare, mage su ci. In kuma ban da ra'ayi zan yaba da shi ma almajirai masu nema abincin masu sadaka su ci.

Idan na ga ruwa yana zuwa, na kan tat-na kan nemo kayayyakin da zan tattara ruwan da shi. Sannan idan yana waje ne, na kan nima wurin da zan fake sau da kaɗa ruwa ya taɓa ni. Idan kuma ina da lima ko rigar ruwa, suna fara shiryawa sau da kaɗa ruwa ya taɓa ni. In kuma inda nake waye da nisa da gida, na kan hanzarta na dawo gida. Sannan na kan tare ruwa sau da ruwan sama yana da gadi.

Bangogin mu yana da launin ruwan toka. Akwai mai launin rawaya, akwai mai launin ruwan dorawa, sannan akwai inda yake da launin shudi. Amma mafi akasari fari ya fi yawa a cikin launin bangon.

To ina inganta aikin mu da yake ni, ina aikin koyarwa ne, to ina inganta aikina ta hanyar bin dokokin makaranta da ka'idojin makaranta, sannan da zuwa a kan lokaci da sannan da koyar ma da yara abin da ya dace da bin jadawalin abin da za a koyar da su a rana.

Eh ina son ya tunatar wa don ayyuka, musamman idan zan tashi in yi aiki da waya. Ina tunanin kamar idan babu network a rana, so na kan yi amfani da dare saboda lokacin mutane sun rabu a yanar gizo. To a lokacin saboda bana so bacci ya kwashe ni, sai na saka alarm ɗin da zai tashe ni daga bacci ko da ace na yi bacci don ya tunatar da ni. To wannan ne kaɗai zance aikin da nake son ya tunatar da ni.

Ina siyan abinci kafin in bar gida ina karyawa to da rana na kan siya shinkafa da miya dafadukar shinkafa ko in ci snacks irin su meat pie, su cake ko ruwan gora ko jus din gora, duk wanda dai ya samu amma dai wai ina abubuwan sunan muke yi na bacci.

Eh, ina ƙetare ƙafafu na lokacin zama. Musamman idan ban ji daɗin zaman ba, sosai in ƙetare ƙafafu na. Wata zaman kuma ko da na ji daɗin zama, na kan canza yanayin zaman saboda kada jini ya taru guri ɗaya.

A cikin kayan ciye-ciye da nafiso gaskiya inason abu wanda ya shafi magi shiri da ɗan magi-magi kamar awara wanda akeyi da waƙen soya, a dafashi, a naƙashi, a soyashi, a sa mashi kayan miya da magi. Ina so a cikin kayan ciye-ciye haka ina ƙaunar wannan abu.

Nakan iya yin tafiya mai nisa, sau da yawa saboda ƙawai in motsa jiki. Zan iya yin tafiyan kilomita ɗaya zuwa biyu, wata zubin ƙawai saboda in motsa jiki, wata zubin kuma, saboda sanadi ko dalili, rashin abun hawa, in ta kama ni haka ne.

Eh ina rufe baki lokacin hamma. Da na ji hamma zan saka hannun dama na, na rufe baki saboda wata zubun kada ma wani abun halitta ya shiga mawa baki kamar irin su ƙuda. To idan ka rufe baki kana samun kariya daga wannan cuta ko wani kwaro da zai shiga bakinka.

Teburin wajen aiki dogo ne kuma yana da ɗan tudu, sannan an bi shi da kayan kwalliya saboda masu zuwa su gani don ƙawatarwa haka, sannan an sa mishi abubuwan kwalliya da kuma kalanda na ganin, na ganin dates ɗin abubuwa, sai kuma akwai takardu ga mai sha'awan karantawa da su risit da su littafi.

Eh, ina sauraron rediyo sosai saboda akwai shirye-shirye da ake yin su wayanda ba ka samun su a yanar gizo. Akwai shirye-shirye masu ƙawatarwa da ake yi a gidan rediyo. Akwai kuma shirye-shirye wa'inda za ku ga ana maimaita su idan ba ka samu ka kalla kai tsaye daga wayanka ba. A gidan rediyo sukan sa lokacin da za a maimaita su. To ina sauraron rediyo sosai.

A'a bana amfani da kunnin waya. Ina ganin mutane da shi yana burge ni amman gaskiya ban taɓa amfani da shi ba. Amma ina son wata rana in gwada in ji yaya yake yi ko zan iya siya domin in ci gaba da amfani da kunnen waya.

A'a, ba mu da WiFi a gida. Ina amfani da data ne a gida amma ba mu da WiFi. Data nake amfani da shi. A wajen aiki dai muna da WiFi amma a gida ba mu da shi.

A yanzu dai goma da ishirin da uku a wayata. Ina amfani da wayata sosai wurin duba sa'o'i. Nakan manta ma da agogon bango ko na hannu. Sa'o'in wayata, sune koda yaushe nake amfani da su.

Gaskiya a'a bana yin kiran bidiyo amma kuma in aka kira ni ina amsawa. Ni dai da wuya in kira mutum a bidiyo amma idan aka kira ni ina yi kuma ina jin dadi amma ni kan bana fara yin kira.

Eh ina raba ayyuka ga yan uwana. Idan aiki ya yi mun yawa, muna karaba ayyuka. In ce wannan tayi wannan, wannan tayi wannan, wannan tayi wannan. Sai ka ga kafin wannan ɗan lokaci kun yi tanadin, kun yi managing time, sai ka ga kun kammala aikin dada kai kaɗai ne zai ɗauke ka lokaci mai tsayi. Amma sai ka ga in ka raba ayyukan ka samu mataimaki, sai ka ga nan da nan a ƙan ƙanin lokaci kun kammala.

Na fi son shinkafa a kanto. Shinkafa ya fi mun dadi. Musamman in sami shinkafa da miya da wake to gaskiya shine a cikin abincin abincin da na fi so sosai da sosai.

Eh, muna yin wuta da itace sosai sosai, musamman idan muna girki a gas ya ƙare sai mu koma ice. Ko idan za mu girka abin da yake da wahalan dafuwa, muna amfani da itace. Kamar irin su dafa wake, su ganda, su nama, mukan yi amfani da wutan itace.